Me kake yi da safe lokacin da ka farka?

Me kake ci awurin aiki?

Ya ya kake shirya ayyuka?

Me kake yin a lokacin da kake kamu da mura?

Kana fin so zama a kujara ko taburma?

Wani irin wasa ka ke yi a wuje?

Kana rufe bai kin lokacin hamma.

Wane irin takalma ka fi so?

Yaya kake tsara ayyukan da suke fin muhamanci?

Sau nawa kake amfani da wa'ayin ka?

Menene burin ku a, a aiki?

Wani app ka ke amfani da shi don saka sakkonni?

Wane irin waya kake amfani da shi?

Yaya ka ke da zuɓa da shara?

Mai nene labarin ku mai albarka.

So nawa kake duba saka ma sakoni a aiki?

Kana mata-- kana manufa da matamakiya murya?

Kuna da manufa na wata-wata?

Kana kuna kayarɗi a gida?

Kana iya yi ayu?

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya.

Kana fin son shinkafa ko tuwo?

Wani irin miya kafi so?

Kana rike rigar aljihun ka.

Kana fin ku zare da safe ko da yamma?

Wani irin nama kafiso.

Kanada katin kasuwa ce.

Me kake yi da ragu nan abinci?

Wace rana ce mafi kwa a mako?